Tabbas ita wannan kalman tasai. Kalma ce da take bayyana kasancewar wani abu da zai iya faruwa a gaba wanda bai kasance ba. Sannan kuma a lokaci guda takan iya jan nuni da cewa ka tabbatar da wani abu kafin faruwa to misali, sai da na gaya masa kada ya je amma yaki saurare na ya tafi. Raga ta yi kori da wani abu da ya faru, sai na zo ko kuma sai na danka sai mun zo. To irin wannan kalmace ƙarama amma takan aikace-aikatance yana da yawa sosai kuma tana taka rawa wajen yin maganganu da dama wajen furu cin yare na Hausa a cikin yaren Hausa.

Na yi wanka, na yi kwalliya, zan fita nakan yi amfani da turare domin turare shima yana ɗaya daga cikin tsafta kuma saka turare sanin kai ne domin yana da kyau duk inda za ka shiga musamman wajajen na al'umma a ji da ka je wajen ka na burara kan shi yadda kowa zai so ya kusance ka, koya ma'amalance ka.

Gaskiya ina kallon wayana sosai da sosai. Kusan zan iya ce maku duk kusan awa ɗaya nakan iya taɓa wayana. Domin ina harkokin freelancing da kuma irin kaman wannan, ah, transcribe job da kuma irin translation. To yana da kyau a ce duk lokaci bayan lokaci kakan duba email ɗinka domin zaka iya amsar aiki makamanci irin wannan wanda yake da buƙata. Ka yi shi a lokacin ko ka ba da amsa shi.

Akwai wani abu da ya taɓa faruwa da ni. Na yi wata tabayin wata tafiya zuwa wata ƙasa ma'ocan ƙasan mu ta Najeriya, wata ƙasan Niger. Da na tafi, bayan mun je, ni ba sani ba a lokacin ina ɗauka, ban da wayewa sosai ina ɗaukar cewa duk kuɗin ƙasan mu iri ɗaya ne da na waccan ƙasar aka yi amfani. Sai da na je zan yi siyayya, zan sayi irin layi na can ƙasar da ake amfani da su sai na ciro kuɗin mu na naira, sai na miƙa, sai na ga ana mun dariya. Sai su ke cewa "ai wannan ba, za'a ansa wannan naira ce" sai dai a Najeriya. Sai dai in je in yi canji. Sai aka ce mun akwai wani mutum da yake zuwa siyayya Najeriya duk sati. Sai dai in je in kai mai ya canza ya ba ni saifa kuɗin su na can. Haka kuwa aka yi. To bayan an ba ni kuɗin ma, wata sabuwa. Domin ban san ya za'a in iya kashe kuɗin ba. Ban san ya matsin canjin kuɗin yake ba. Dole sai da na sami tafinta wani mai taimaka mun wanda shi ne ya kwatanta yanayin canjin naira da kuɗin yake sannan na iya siyayya. Har yanzu in na tuna wannan abun, yakan ba ni dariya kuma yakan bani mamaki. Amma ban ji haushi ba saboda na san ita dama duniya ilimi ce kuma ita tafiya mabuɗin ilimi ce. Hakika a wannan tafiyar da na yi, na yi ilimi kuma na ƙaru da abubuwa sosai.

Tabbas, idan mutum yai jinya, musamman doguwar jinya, ƙarfi yakan dawo a hankali a hankali. Idan ana cin abincin da suke gina jiki kuma ana ɗan motsa a hankali a hankali. Na taɓa wani rashin lafiya wanda na kai kusan sati uku jikina bai dawo yadda yake ba. Hatta ɗanɗanon bakina na kai kusan sati biyu. Ga san banzan kwadayi da a lokacin yake damuna sai na san in ci abu mai gishiri, mai ɗan daɗi ko da yaushe. To a haka haka wallahi cikin hukuncin Allah na dawo jikina ya dawo dan dano na ya dawo. Tabbas, tabbas jinya doguwa takan sa mutum ya rasa jikinsa, ya rasa ɗanɗano. Wanda dole sai an yaƙuri a hankali wannan abubuwan sukan dawo jikin mutum.

A gaskiya ban iya rera waƙa ba saboda bani da muryar rera waƙa, saboda in na yi ba wai bazan iya rerawa ba ne. In na so waƙa zan iya rerata amma sai dai tayi kalan masu waƙar ne, ba za ta yi kalar da an za ace wannan ba mawaƙi ba ne bai iya rera waƙa ba be da muryar waƙa.

A'a ba kullum na ke sa safa ba, idan ba lokacin sanyi ne na kan yi amfani da safa a kullum ma idan ba lokacin sanyi ba ne, sai dai in na sa, ah, takalmi sau ciki wanda yake kwaɓa shoe to sannan zan yi amfani da safa domin, ah ƙafa ta kar ta dinga hawa dishi.

Ina daidaita aikina da rayuwa ta yadda nake ba wa kowane lokaci haƙƙinsa. A lokacin aiki, akan yi aiki, lokacin da kuma ake gida, akan yi rayuwa da iyali na cikin nishaɗi. Wannan ba su asu lokacin. Haka zalika kuma idan anje wajen aiki akan mai da hankali domin akan aiki ake a wannan gaba.

Ito, gaskiya, in dai ba wa ce domin su yi amfani da ita ba don yin kira da al'amarin waya. Babu dacewa a ciki amma akan iya saya masu kamar tab zai rufe harkokin karatu domin muna ganin ƙasashe da aka tayarwa. Ilin chana da sauran ƙasashe, yara wanda suke firamari three zuwa five, zaku gan su da tab suna yin amfani da su wajen koyo da koyarwa a makarantun su na nazari da firamare. Wannan ba wani abu bane in dai ba waɗansu yi amfani da ita don yin kira ko kuma yin mu'amala na sauran abun ma da suke yi na waya ba.

Eh, eh da nake bin matakin aiwatar da aikina kan abun da na ƙware da farko. Idan an kawo an ka karanta min matsalar da take faruwa da abun, zan tsaya in saurara da kyau domin, in tinkari inda nake saran wannan matsalar take. Na biyu, bayan na saurara, na zan tafi da abun a raina da kuma miye gyara shi. Bayan na kai wajen, zan duba in tabbatar da matsalar da nake tunani idan, in tabbata ita ce sai in gyara shikenan.

Yawanci irin wannan kuɗaɗen aikin kamar na ƙira ko na ɗinki, ka dinga tambayan mutum kafin a yi, domin shine ƙa'ida nawa ne kuɗin aikin ko kuma nawa ne kuɗin ɗinki ko kuma nawa zan ba ka. Domin idan har aka riga aka yi duk yadda fa ya faɗa dole zaku yi ta cece-kuce ko ka gamsu ko shi bai gamsu ba. Amma idan kafin a yi ne za ka ce me nawa ne. Idan ya matsa dai zaka nemi rage a kai. In bai, yadda ba za ka iya ansan abunka ka kai wani wajen. Sakamakon idan ya riga yayi sannan za kuyi ciniki to za ku yi ta tsalle ana eh, yana a'a, har abun ya iya zama muku rigima.

Ni kayan ɗaki ina son simple furnitures wanda bai da hayaniya da wardrobe da a, a, a safe wanda babu hayaniya gentle dai irin na UK. Wani irin royals ɗin nan ba su cika damu na ba, kuma ba sa ƙayatar da ni sosai.

Sosai, wa zan tallafawa da bada gudummawa, harkar rashin lafiya domin wani lokacin ana buƙatar agajin gaggawa ga mara lafiya. Da akace akwai gidan magani wanda za a iya samun kayan da za a iya treating kamar drip na ruwa da sauran su za a iya an sa da wuri, a je a ceci rayuwa. Koda babu kuɗi sakamakon ace sai an je wani waje nesa za a iya samu. Gaskiya suna bada gudummawa sosai da sosai.

Littafin da yake kasancewa a cikin zuciyata shine Alquranil Karim. Shine littafin da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya saukar mana da shi mu a matsayi mu na musulmai. To kasancewar girmansa da darajar sa kansa koda yaushe ka rinƙa tunashi a cikin zuciyanka fiye da dukkan wani littafi mafi daɗin karanta da kuma abun so a karanta.

Lokaci da kuɗi. To ni gaskiya a ganina ina ga kuɗi yakan fi a lokaci muhimmanci, did da cewa nasan lokaci shi yake tafiyar da kuɗi amma idan mutum yakan yana da kuɗi yakan iya siyan lokaci idan zaka aiwatar da wani abu kakan so shi akan lokacin da kake so ka aiwatar da wannan to idan kana da kuɗi zaka iya buƙatar abu abuk lokacin da ka buƙace shi wanda kuma idan ba ka da kuɗi dole lokacin yakan zuwa akan wani buƙata har ya wuce sakamakon rashin kuɗin ka kasa iya aiwatar da abun har kuma lokacin ya so ya wuce. Musamman a wannan a-a-a yanayin da ake ciki na wannan yadda kusan kowa akan fi mutum ta kuɗi akan komai.

Idan kabar waje bayan wasu 'yan shekaru ka koma, kakan ga canje-canjen abubuwa da dama wanda ya kama daga al'ummar da suke rayuwa a wannan wajajan zuwa gine-gine da kuma sauyin a gine-gine na wuraren, musamman idan wajen dama bai kai ga ya cike ba lokacin da kabar shi. Zaka ga misali, ka bar yara waɗansu suna ƙanana kaga sun girma wasu sun yi aure har da 'ya'ya musamman mata. To dole dama rayuwa takan yi irin haka sai kai ta mamaki.

Gaskiya ne, Alhamdulillah, nakan iya jurewa zafi sosai da sosai. Toh ma wasu lokutan inba zafi ya kai zafi ban iya fitowa waje inyi kwanciya waje. Duk zafi nakan iya kwanciya a cikin ɗaki ba tare da na fito waje ba. Ko da a wani lokacin idan zafi yayi zafi, koda fanka ka kunna, zaka ga ita kan ta fankar zafi take badawa. Toh ama ni nakan iya kwanciya a ɗaki ba tare da na kunna fanka ba. Ban da yanzu da ake yawan yi min magana cewa in dinga ɗaurewa ina fita waje domin in kwanta, zafi bai cika damu. Na bi irin cancan sosai.

Gaskiya ne ba ko wanne kalan nama na kan yi amfani da shi. Na kan iya ci, ina cin naman kaza, naman shanu, naman rago. Kawai dai abun da na fi buƙata ni in ga nama shine ya samu gyara. Domin duk yadda nama yakai nama idan ba ka samu wanda zai iya sarrafa shi bai gyara shi da kyau, to in an ka kama za ka ji daɗin nasa. Ko yanayin ɗanɗanon be gamsar dakai ba amma indai kasamu wanda ya iya girki sosai to in aka kawo ma naman aka sarrafa shi yana da daɗi sosai.

Gaskiya, yadda ake ajiye abinci ya daɗe tsawon lokaci babu hanya da tafi ka saka shi a cikin firiji. Idan Allah ya sa mutum yana da firiji, shine firiji shine kawai idan ka sa a ciki zai yi sanyi, zai ƙame jikinsa. Amma in ba da haka, yanayin abinci saboda yanayin zafi inya ɗau lokaci sosai yakan lallace saide idan wanda kuma akan iya shanya shine ya bushe, sannan wasu lokutan a iya ƙalala ka shi. Amma in dai ba irin wannan ba, firiji shi ne hanya mafi sauƙi da kuma ingancin ajiye abinci don amfani da shi a gaba.

Eh, gaskiya ni yanayin lokacin hutuna idan na samu na kan yi amfani da shi don ziyartar ƴan uwa da abokan arziki, yin murna biki ko haihuwa, ziyarar marasa lafiya. Wannan saitacci babbar dama da na samu nake amfani da ita domin aiwatar da ziyarce-ziyarce da kuma ɗan gyara-gyaran gida.

Dama kuma na samu yassarewa na kuɗi, ina da sha'awar cewa naga an gina makaranta wadda za a dinga ba da ilimi ga al'umma kuma ko da za a sa kuɗin da za a dinga bayarwa, ba zai wuce kuɗin za a samu don ci gaba da gudanarwar ita wannan makarantar ba. Sannan ina da buƙatar ace na samar da wani waje shi ma na duba marasa lafiya ba kowacce irin lalura ba. Musamman lalura da ta fi damun manyan mutane kamar tahawan jini ko kuma suga. Akan wannan kaɗai da kuma magungunanta a dinga bayarwa kyauta. Idan har na samu dama ina da sha'awar yin wannan in sha Allah.

Gaskiya ne ni a lokacin yaranta ta na ci ƙuli-ƙuli sosai. Domin akwai wani ƙuli da ake yi 'yan ƙanana, wani mai daɗi wanda zai soyu sosai. Ina yawan siyan sa sosai, sannan kuma akwai kafu zabo wanda ita ma da ƙuli ake yin ta. Kuma ina siya sosai akwai ɗan tama-tsitsi, akwai tsami gaye, akwai, ah, tabar malam da sauran, ah, kayayyakin ciye-ciye na yara.

Eh tab bas mukan ha da 'yan uwa da suke zaune a ƙauyuka kuma mukan kai musu ziyara lokaci-lokaci. Amma yanzu, kasancewar wannan zamanin, mukan gaisa da su ta waya da kuma kafafe na sada da zumunta sannan mukan iya yin ƙirama na bidiyo domin kanin juna ba tare da raunaye ta amwa ba can.

Gaskiya, na kan saurari waƙoƙin Hausa wani lokacin a waya. Wani lokacin na kan yi amfani da, Bluetooth na kunne domin in saurara. Wani lokacin kuma na kan yi amfani da earpiece amma ba ko da yaushe na kan zauna ba. Anjiye su biyu don ba ni da wani abun da zanyi.

Gaskiya neman gida ba ƙaramin abu bane, abu ne da yale wahalar gaske. Kuma yadda dillalai suka ma lalace a wannan zamanin. Idan har kana son gida ko za'a je a nemo ma gida, to sai ka bada wani wai kuɗi shi da suke cewa kuɗin takalmi. Ma'ana wannan kamar wani sharar fage ne na suje suyi ma wahalan neman gidan. Kuma ko da akwai gidan a ƙasa ba za su gaya ma akwai ba. Zasu anshi wannan kuɗin wanda suke kira da kuɗin takalmi, ma'ana shi koda ba'a daidaita ba da kai a gidan koda baka shiga ba, su wannan 'yar wahalar da sukayi ma kamar ka sallame su ne. So kuma wasu dillalan suna da nasu kalar ɗabi'un. Ko da mai gida ya ba da farashin gida a kan wani adadi, wasu dillalan sukan yi ƙari a kan abin da mai gidan ya sa. Za su ce ga abinda zaka biya daga nan kuma bayan wannan shekarar za ka ci gaba, ci gaba da biyan kaza. Wasu kuma idan Allah ya sa ma sune dillalin sune wakilan masu gidajen. Ga abinda mai gida suka gaya mai sun bada gida su kuma ga abinda suka ɗora wannan duk shekara za su anshi wannan ƙarin a kai. Harkar dai ba ta da gaskiya, sai dai kawai sauƙi sai dai kuma wani ya fi wani adalci. Amma godan, zama a gidan haya ba ƙaramin abune da yake da tashin hankali ba. Domin kana ciki wata rana baka kin biyan kuɗin haya, kawai za'a iya zuwa ace kawai gidan ake buƙata a tashe ku, ba abinda ya kai wannan tashin hankali.

Ban cika son gina yara akan su yi zaɓen abinci ba. Wani lokacin nakan ba su daidai abun da na san in su kai za su ci. Akwai wani lokaci da yarana na gina su akan kullum da safe muna hayan ƙari da shayi da burodi da ƙwai. Sai wani lokaci kawai watara akayi koko sai suka ƙi sha. Aka sakeyi washe gari suka ƙi sha na sake cewa a haɗamu su shayin. Daga baya sai na yi tunani, na ce to a shi yaro yanzu yake tasowa kuma yaro bai san babu ba. Saboda haka yanada kyau ace, shi yaro kai zaka tsara mai yanayin rayuwa da yanayin abunda zai ci. Ko da bai an saba ka tirsasa mai matuƙar abun ba cutarwa zai a gareshi ba. A rana ta uku da aka yi suka ƙi sake ƙin sha. Na ce toh kada a sake a ba su shayin ko a yi musu wani abun. Haka suka haƙura suka tafi. Da suka dawo a galabaice kowa da yunwa suna dawowa da kansu suka nema kokon suka sha, washe gari ma haka. Sai da na ɗau tsawon lokaci suna shan koko. Daga baya sannan na dawo a yi shayin a yi koko duka suka sha. Wanda da na ce zan ji tausayinsu ko na biye musu akan cewa kawai a ci gaba da shayin a wannan lokacin to da har yanzu ba sa an sanar wannan kokon shayin kaɗai suke sha. Wajen zaɓen ma yara abinci, kada ka biye musu akan lallai. Bana biye musu akan lallai sai abun da suke so su ci shi za su ci. Na kanyi koƙari in saba musu abun da ya zamanto zai iya gina jikinsu da kuma, a, rayuwar su gaba ɗaya.

Gaskiya abun sha, ina son shan kunun aya sosai indai an samu wadda ta iya shi kuma yayi sanyi sosai. Sannan ina son shan soɓo rodo. Shima idan aka haɗa shi sosai ga wacce ta iya ya sha kayan ƙamshi. Shima ina son shi sosai. Sai kuma a laimukan kwalba nakan sha Coca-Cola. Ita kuma yayinda nafi amfani da ita idan har nashiga gara na ta da ke ni sosai. Na yarda da Coca-Cola wajen sauke rage zafi a cikin jiki. Nakan samu mashayin sanyi sosai in sha ta.

Eh, ina la'akari da duk mutumin da bai yake da buɗe al'amarin rayuwa akan dukan wakilci da kuka bashi, ta yadda da abin da ya zo zai buɗe muku shi a zahiri ga yadda kaza yake ga yadda kaza yake. Sannan abu na biyu, mutumin da ba shi yake da so a bashi abin da ake so a bada shugabanci akanshi ba wanda yake gudun abun. Domin gudun abun da yake sa a rayayyi na gudun kar a samu matsala ko ya gaza. Wajen cika a riƙe alƙawarin mutane to nan mukan yi amfani da wannan wajen tabbatar da bashi domin zai iya iya wasa ya riƙe abun mutun ci.

Akwai wani abu da ake kira da ɗan tamatsiɗi. Wannan abun mun sha shi kamar ba gobe lokacin da muke yara. Lokacin da indai akai magana abin sha na zaƙi to nakan ɗan tamatsitsi yakan fara zuwa araina. Sannan kuma akwai wani abu da ake cewa iloka. Iloka ita ma takan zo raina sai na ukunsu abin da ake cewa mitimis. Wannan abun mun sha shi, na sha su kamar ba gobe a abubuwan ciye-ciye na zaƙi, na yara.

Gaskiya ban cika san abinci mai yaji ƙwarai ba, amma na kan ci abinci mai yaji waɗan yake safa safa. Amma idan yajin ya yi yawa na kan iya haƙura da shi ba. Donin na san yakan iya bani matsala ya yi min illa musamman idan na je bayan gida. Indai na ci abu mai yaji to sai na ji wannan yajin ya dameni.

Ana maganan a miya ne, yadda ake haɗa kaya miya ta cinto. Kuma bayan daddawa ana haɗa kayan miya kama tumatir tattasai attarugu da kuma albasa. Yayin haɗa kayan miya sannan kuma akan samu wake, sai magi da gishiri. Akan fara daka daddawar da wa annan an kayan miya sai a zuba su bayan an zuba ruwa, an zuba manja im da manja za ai an soya wannan manjan. To in an soya manjan sai a zuba ruwa sai kuma a zo a ɗauka wannan kayan miya da waken da daddawar sai a zuba. To za a bassu su tafasa su tafasa ruwan miya ya dahu, ya ɗan ƙone sai kuma a ɗauko abin kaɗan ita wannan miyar. Sai a kaɗa idan kuɓewa ce, ɗanya ko busasshiya za a ɗauko idan kuka ce idan karkashi. Duk kalan miyadda ake so ayi za a ɗauko sai a kaɗa. Ban an kaɗa sai a rufe a sake barinta ta taɓaɓɓaka zuwa wani lokaci. Bayan ta zaɓaɓɓaka sai kuma a sauke. In aka gama tuwo sai a zo a zuba domin a je a ci.

Gaskiya ba adadi, bazan iya cewa ga iya adadin lokacin da nake duba saƙonni ba ta email, ta waya, domin duk wanda yake aikin freelancing da kuma aikin gini na yanar gizo baka raba shi da karɓar saƙo. Ta email ko kuma ta namba waya ko ta WhatsApp saboda haka nakan duba akai-akai.

Eh tabbas a ni nakan yi gyaran babura, kuma gyaran babura gyara ne wanda matsalar wata kamar gyaran da muke na wayarin shi gayara ne wanda yana buƙatar ƙwaƙwalwa da tunani sosai. Wata matsalar dole sai ka bincika, ka yi aiki da mita a hankali ka iya gano ta. Ba kamar yanayin aikin inji ba wanda wani da an zo ka ji na yin kukan, ba ka ce ga matsalar da take faruwa da shi ko take damun shi. Amma gyaran wayarin, wani waya ce take jakin ko take haɗuwa yake spark, wanda dole yana buƙatar nutsuwa kuma da za ka bi.

Alkaki yana ɗaya daga cikin nau'ikan abinci na al'ada a Hausa wanda akan fi yin shi yayin biki na gara, kuma wanda shi gaba ɗayan shi zaƙi ne. Ya mamaye shi tun daga yadda ake yin sa zuwa gama shi, a tsoma shi cikin zuma ko kuma a ciro masa kat. Wasu kuma wannan zaƙin da yake da shi da yawa ya kan hana su cin shi.

Yawwa ni yake da mahimmanci a cikin raiwata shine wanda yayin da na shiga wata damuwa, damuwar ta takan dame shi ya shima ya ji bai da nutsuwa. Na biyu kuma wanda shi ma abun alheri ya same ni yakan ji kamacciwa. Shi ne ya same shi ya nuna faɗin cikinshi ya tsaya tsayin daka ya nuna murnanshi akan abu. Toh wannan ne yakan sa a gane wani yayin da ka shiga damuwa damuwakka damuwakka ce ko a jikin sa za ka ga ba tareda ya damu ka ba ko kuma abun ya dame shi ba. Wanda hakan ba abu ne mai kyau.

Eh nakan je gidan fim amma don kallon ƙwallon ƙafa. Ban cika zuwa gidan fim ba don in kalli fim, ko kuma wasannin fim ba. Yawanci indai na je gidan fim to na je ne don in kalli wasannin ƙwallon ƙafa kawai, ba don kallon fim ba.

Gaskiya a hotunan da nake so sosai, akwai hotunan da nayi su a wajen bautar ƙasa na NYSC wanda a gobe idan na ɗauko na tona rayuwar da muka yi a kamf na ɗan wannan lokacin na kan ji farin ciki a raina da annashuwa.

Eh akwai a, wasannin kokawa da nake kallo na shekara shekara da akeyi a ƙasar Niger wanda abin yana ƙayatar dani sosai wanda suna rafa abin jaha jaha ce. Kowace jaha takanzo da wakilanta. Domin ayi wannan kokawa kuma ana yi ana zubarwa ana yi ana kaɗawa har sai an samu wa'anda suka rage mutun biyu kamar yanda akeyi na sauran gasanni na risilin ko ƙwallon ƙafa sannan a zo a buga final wanda akayi wasa na ƙarshe, wanda yayi na ɗaya shi za'a bawa wannan kyautar da aka tsara za'a bayar. Shima na biyun kuma za'a ba shi tashi kalar kyautar.

Ai nafison miya me zafi, duk yayin da zan ci abinci, matuƙar miyan babu zafi ko da tuwo ne kuma ko da shinkafa ne ko wane irin abinci ne, to idan miyan babu zafi dole sai an ɗumama ta. Idan ba a ɗumama ba to ko da zan ci wannan abincin to bazan ci sa dayawa ba, sakamakon rashin wannan zafin.

Tabbas, abu ne mai muhimmanci, koyar da tafiyar da kuɗi yadda ake gudanar da tafiyar da kuɗi da juyawa su da tattalin shi. Domin da yawa sukan samu matsala a yanzu, na rashin sanin yadda ya kamata a alƙinta ko a tafiyar da kuɗi. Ta yadda za ka ga mutum ya samu kuɗi, amma rashin wannan, yakan sa kuɗin su zo su ƙare ko su lalace. Musamman ma'aikacin da ya saba ansar albashi da an bashi wata kawai ya zo ya yi buƙatu, ba tare da ya san kasuwa ba da yadda ake tafiyar da kuɗi. Su sukan samu matsala sosai wajen tafiyar da kuɗi bayan aiki. Dama an basu fanshon su ko gratutinsu na gama aiki amma an zo an zo na a gida da ba a san yadda a tafiyar da kuɗin ba ko za a juya. An zo an ci abinci da kuɗin sun zo sun ƙare. Tabbas, abu ne mai kyau a koyar da yadda ake tafiyar da kuɗi ko kuma juyawa su.

Lokacin da babu wutar lantarki, na kan iya yin amfani da sola wutar sola don gudanar da al'amuran da nake so yi da wutar lantarki. Sannan, nakan sa caji da wani uzuri da zanyi da wuta. Nakan yi amfani da wutar sola don gudanar da shi.

Tabbas akwai yanayin ayyukan gida wanda ya shafi mai gida akwai kuma wanda na matar gida ne, kamar ɗan wanke wanke da share gida da dafa abinci. Wa'annan duk ayyukan matar gida ne wanda ya kamata ace sun yi shi ko mai gida. Dukkan wasu na kayan masu rufi wanda za'a yi na dafa abinci da kai yara makaranta da zama da ruwan amfani da sauran su wannan dai ayyukansa ne. Sannan duk da akwai ayyukan da yake ba nasa ba, yayin da aiki ya cudewa matar gida yakan iya tallafa mata a inda ya dace.

Nakan ajiye a hotuna musamman wanda suka shafi iyalina a cikin drive. Nakan creating nakan ƙirƙiri folda ta musamman wadda nake ajiye irin wa'an nan hotunan kuma nakan sa mata tsaro. Duk lokacin da na buƙata nakan sa lambobin tsaron don in buɗe in kansu.

Tabbas ina da katin kasuwanci da kuma shaidar aiki musamman a yanayin yadda muke aiwatar da ayyuka. Ma dole sai da tsari na shugabanci da tsarin al'umma. Dole sai kun samo wa kanku tsaro da mutuntakarku kafin wani ya mutunta ku. Muna da ayyuka da kuma tsarukan ƙungiyar da muke tafiya da shi na ayyuka da sauran su.

Amma yanzu na rage ba kamar da ba, amma da ina da son bincike a kan musamman abin da ban san shi ba wanda kuma na tabbata abin zai ƙara min ilimi sosai. Na kan yi bincike sosai a kai kuma na kan yi amfani da abin da na binciko ko kuma na sama.

Tabbatar shan fina-finan Hausa yakan yi tasiri a kan yadda matasa sukan yi amfani da shi, musamman na fassarar fina-finan kamar Indiya. Zaka ga akwai kalamai wanda ake amfani da su, wanda matasa sukan yi amfani da wa'annan kalaman kamar misali, na sanbade ka ko kuma na sheke ka ko kuma ya sheke shi. Irin wa'annan kalamai wanda fassarar wannan fina-finai ne suke amfani da su.

Anya mukam tsaya muyi musa baha ba yan munyi ka tambayi yayake dashi da iyalinsa da kuma sauran 'yan uwansa da iyayensa da kuma in akwai abokin sadaka sanye wanda mutum kana shi ma ka tambaye shi da sauran 'yan uwa da abokan arziki.

Eh tabbas, ah duk lokacin da kamar yadda na faɗa kana aiki tun safe, lokacin sallah yayi ka je ka yi ka ci abinci kana bukata hutu koyane saboda jiki rai dangin goro inji bahaushe. Ma'ana jiki da jini yakan buƙaci hutu koyane. Tunda jiki ba ƙarfe bane, dazai ta aiki ba tare da hutu ba.

Tabbas ina cin citta a abinci. Da kaninfari da kuma tafarnuwa ana abubuwa ne masu muhimmanci ga lafiya. Na maganin sanyi da suke kuma inganta lafiyar mutum. Saboda haka duk yanayin girki muka buƙata a mun amfani dasu domin yadda suke inganta lafiya.

Gaskiya, taswira tana da baƙar matuƙar muhimmanci kuma tana taimakawa wajen faiyace ko fuskanta abu ko waje. Domin ni na sha yin amfani da taswira ammun kwatance waje kuma na bi wannan taswiran na kai kaina har wajen. Ba so ɗaya ba ba so biyu ba, yana taimakawa musamman idan kasan yadda ake amfani da taswira.

Wata ɗabi'a da nake ta son a soya itace ta shiririta, ta duk abun da na sa a gaba to na riƙe shi sosai, ba tare da kawo shiririta ko wasu abubuwa. Domin ni sai naga abu ya tawo ƙarshe ko kuma ya kusa ƙurewa nakan maida hankali a kan shi. To ina so a ce duk abun da na fara, ba wai se abun ya tawo ƙarshe ko ƙurewa ba na maida hankali a kai. Tun da ka farin shi, nafiso a ce zan maida hankali in riƙe har zuwa ƙarshen nasa.

Tabbas nakan yi haka, masamman ma idan ce lokacin irin sanyi ya sabo Allah ya yini da jin sanyi. Nakan sa hannuwa na a cikin riga na riƙe su amma in ba lokutan da ya shafi sanyi ba ko kuma gari yi sanyi, zai wahala kaga na yi haka gaskiya.

Ni gaskiya in dai har nayi wanka, na shafa mai to zan tsaye in kalli madubi, in kalli fuskata kuma in ga yanayin da fuskata na waye gari. Ya fuskar ta ke? Wane abu ya canza ɗaka fuskata ko kuma wane ƙurji ya fito mun? Dukkan haka ina bin yanayin waannan abubuwa.

Ni akwai sabulun da nake amfani da shi. Bani da wani zaɓi sabulu guda ɗaya tak da nake amfani dashi, duk wanda ya samu nakan amfani da shi, sabulun wanki ma nakan iya wanka da shi. Amma sabulun da kuma na fi son yin wanka da shi bai da komai shine sabulun dudu osun. Sannan akwai wani kuma sabulu da suke zuwa. A guntaye su ma na akan sa su a roba a meltin. Shima muyi wanka dashi kamar yadda sabulun salo yake.

Gasiya gurasa takan taka rawa gani sosai a yanayin abinci, musamman yayin kare. Da aka dafa ruwan shayi, akan so gurasa a yi banɗashi, a sa mata ƙuli da albasa da mai, kuma kowa ya ci kuma ya gamsu. Sannan ta fi biredi auki. Idan za a siyo biredin a dubu biyu, to za mu iya siyan gurasa ta dubu ɗaya da ɗari biyar kuma ta ishe kowa a ci a wadace.